Wai meye abincin da kuka fi so? Kanzo da ƙarago ba? A ina?

Eh ina kullewa sau goma sha biyar ma kullum. Oya me yasa ake kulle ƙofa? Ƙofa kawai me yasa ake kulle ƙofa? Tan baya na a kai. Eh.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Sabulu wane iri kuke amfani da shi? Ɗan kamaru, ayfo, sabulu dai kawai aka tambaya. To kaji wani ƙo wani gidan gilas kenan?

Ina sawa saboda in ba ka je da uniform ba, bari a bar ƙauye ba saboda dokoki, saboda tsaro, saboda uniform yana identifying, yana nuna ina ne za ka je ka.

Muna son wasan ƙwallon ƙafa saboda shine yanzu zamani yake amfani da shi ya fi ƙayatarwa a koda yaushe. Saboda mutane sun fi ganin shi a matsayin abun da yake ƙara lafiyama ɗan adam. Shi wasan ƙwallon ƙafa abu ne mai kyau ga lafiyar ɗan adam.

Eh, in ba a horar da kai wajen aiki ba ai tamkar da ba kai ba ma'aikacin wajen ba ne. Saboda yanayin wajen aikinka yanayin wajen horon da aka yi maka. Kaga dole ya zamo kana da horo akan aikin da kake yi. Misali a ce kai malamin makaranta ne ya kamata a maka horon wajen aiki. Na ji ma.

To ina yin wasanni kala kala amma na faɗa na fi son wasan ƙwallo saboda shine waɗanda na miji ya kamata yafi. Wasan hawa doki, wasan gudu to su dai sune wasan da na fi yi a nawa.

A'a bana yin aikin bayan lokaci. Ka yi aiki dai dai lokacin da aka saka ka shine aikin da ya kamace ka amma aiki bayan lokaci ba na ƙararriyar doka ne ba. Ruwan ka, in ka yi aiki bayan lokaci ka karye doka ne saboda aiki bayan lokaci baya daga cikin rukunin ayyuka.

Eh ina sauraron rediyo saboda in samu labaran abubuwan da suke faruwa. Amma dai lokaci zuwa lokaci na ke sauraron rediyo saboda ban cika jin labaran rediyo ba. Na fi amfani da intanet, ina ganin labarai a ciki amma ina sauraron rediyo sama sama haka dai.

A toh, yadda nake kare kaina daga sauro shine in lokacin akwai sauro nakan kunna magani na kan yi amfani da shi. Shantos maganinsu. Kuma in lokacin sauro ne zan kiyaye ɗakina da yawan buɗewa, ba sauro ba za su na shiga ciki ba. Ko kuma na kunna musu magani.

A duniya dai abin da nake tsoro Allah ne. Bana tsoron komai a duniya bayan Allah. Allah kawai shi nake tsoro, shi ne kuma abin tsoro saboda na yi imani duk abin da ya faru da ni Allah ne ya riga ya kaddara. Amma ba wani abu da nake tsoro bayan Allah. Bana tsoron mutum, bana tsoron kowa. Se dai ina jin shayin wasu abubuwa.

Toh na fi son AC saboda iska yashi a fi saboda shi ba hayaniya. Wani lokaci fanka kuma shi zaka iya samun fanka mai ƙara ma amma AC dai ya fi daɗi saboda shi asalin iska yake ɗaki yake sawa sanyi ba kamar fanka ba.

Muna da bokatai dayawa sun kai guda ashirin na ayyukan gida. Bokatanmu suna da yawa gaskiya. To bansan mai dalilin tambayan bokiti ba amma muna da bokatai dayawa.

Na fi son launin fari, saboda ko mata na fi son fara. Ka ga ai dole in so launin fari tun da ni, am partially ni ba wani fari bane, shiyasa na ke son fari na fi son farin launi.

Kayan ɗaki na san masu kyau gado, kujera, TV stand, sai drowa, bayan gida da kuma wajan ajiye takalma da wajan saka kaya da kuma wajan rataye kaya. Abun ɗaki.

Eh ina zama a kan gwiwana lokacin da nake yin sallah. Shine kawai nake zama a kan nake sa gwiwana a ƙasa. Ina zama a kan gwiwana. To amma ban san mene dalilin tambayan zaman kan gwiwa ba. A yi haƙuri a faɗa mun dalili.

Abincin da nake son ci da safe shine doya da ƙwai ko kuma taliya ko in samu alalle. Waɗannan su ne abincin da na fi son ci da safe. Ko in samu kunu. Su ne abincin da nake so da ƙosai.

Ai ba ni ma cin barkono ne? Kata-kata abinci mai barkono ma ba na cinsa. Shi yasa ni abinci mai barkono ma bai dame ni ba. Ba na cin barkono. Barkono ba ci ma na ba ne. Ba na ci. Barkono na tayar mini da ulcer.

A'a, ba mu da fanka a rufin ɗakin mu. Muna amfani ne da AC. A'a, ba mu sa fanka a saman ɗakin mu. Wani lokaci dai muna da irin fankan ajiye wannan a wasu wajen, amma ba mu da fanka a ɗaki.

Ba na, ba na kwana a ciki. Ba mu ma da fankar Ba na kwana a ciki, shi yasa. Amma ana kwana cikin gida, ana kwana cikin ɗaki. To ban san a cikin ina ba ne ɗakin tamma.

Eh to lokacin hutu ina jin daɗinsa sosai. Nakan sake jiki in tafi wajen hutawa na je ni irin wajen cin abinci, wajen hutu, hakan zanje ni ɗakin kwana kuɗin in huta. Wajen da ba hayaniya nakan je na huta.

Ni ba ma abokin zan karanta littattafai bane. Na fi son karanta labarai amma ba ni karanta littattafai, saboda karatun littattafai yana da tsayi. Ni kuma na fi son abinda zan karanta shi in gama da wuri. Ba na son karanta littattafai gaskiya. Littattafai suna ɗaukar lokaci a ƙalla ba ƙassara ba, kwana biyu.

Kacici-kacici ne nafi so. Ba na son kacici-kacici, saboda duk kacici-kacici ba na son abun da yana min wasa da zuciya. Na fi son straight forward abu. Wannan da aka gaya mun na baƙa amsa. Amma zabe zaben, ina jin tsoron in zaɓa ba dai-dai ba. Ba na son kacici-kacici.

Ina yin bacci da rana sosai ma idan nagaji na zo na kwanta, na huta bacci yana mun daɗi sosai. Ina son bacci rana, yana da daɗi bacci da rana saboda in kana da damuwa za ka zuba kwanta ka manta da damuwar a lokaci na lokaci. Gaskiya bacci rana na da daɗi.

To am-- application da nake amfani da su sau da yawa na, ina shiga exchanger, exchanger kaman Bybit kucoin, Gate.io ina trading a cikinsu. Sai shi kuma Zalencio Up ina amfani da shi sau da yawa saboda kullum nakan shiga inyi daily claiming da suke bayarwa, sai in ɗanyi kamo wa'insu exit.

Saka hannu yana nufin yadda idan za ka saka hannunka a cikin wani abu, za ka yi ɗauko abu a cikin wani abu sai ka, shine ake kira da saka hannu. To abun da yake nufi ke nan sa hannu, sa hannu yake, shine yanda ake nufi da saka hannu ke nan.

To, na fi son bikin al'adun ƙasar Hausa saboda shine wanda na taba gani nake gani yau da gobe. Bikin al'adun Hausa ya fi mun dadi a ko da yaushe nake gani ana yi saboda a bikin Hausa akwai al'adu.

Na fi son a kayan marmari dai na fi son lemo da ayaba da kankana da aful. Saboda su ne wanda kayan marmari wanda suka fi sauƙin samuwa ma kowane ɗan adam a duk ko wane waje idan kaje wai ina abubuwan ana samun su.

Gaskiya bana son karanta littattafai saboda karatun littattafai yana ɗauka min lokaci kuma ni duk abu da ya taɓa min lokaci bana son shi. Karatun littattafai yana da daukan lokaci mai tsayi wanda zai iya ɗaukan kwana biyu ba ka gama guda ɗaya ba, wasu littattafan ma zai iya kai kwana goma.

To, na fi son kayan zaki saboda kayan zaki suna da daɗi amma kayan gishiri ma dai na kan so shi kamar irin nama, shima ina son shi sosai sosai amma kayan zaki dai su ne.

A lokacin shekara na fi son lokacin damuna, saboda lokacin ne kasuwa na take buɗewa nake noma abin da zan ci a shekara. To na fi jin daɗin lokacin damina a shekara, na fi jin daɗin damina.

Ina karɓar baƙo ne, yanayin baƙon da ya zo min. Idan babba ne zan karɓe shi a yayinda ake karɓan baƙo, an girmama shi in gaishe shi. Idan yaro ne shi ma zan ɗauke shi in mishi wasa, in saya masa kayan daɗi, in bashi, ya ci.

To gaskiya duk wani sabon fasaha da ya zo ya sa mani nakan natsu in ba shi lokacina saboda in koyeshi. Dan na riga na sani indai sabon abu ne wanda ban san sa ba, sabon fasaha yana buƙatar ka natsu, ka ba shi lokaci, kafahimce meye ake bukata sai ka yi shi sosai.

Kayan ciye-ciye da na fi so na fi son nama. A koyaushe na fi son nama a kayan ciye-ciye na. Da nama, da lemon, da lemon kwalba, da five a ayarin coke ɗin na. Maltina.

Kayan tufafi da na fi so shine dogon riga jampa. Kayan al'adar Hausa. Ina san kayan Hausa saboda suna mugun burge ni kayan Hausawa. Saboda a koyaushe kayan Hausa sune al'adarmu, muna alfahari da su. Bara muki kayan Hausa, muje muna san wasu ba.

Ina amfani da Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp. Da dai sauran su duka yan amfani da su. Dayawa daya haka. Sai Discord na amfani da shi.

To ba ni raba ayuka da kowa gaskiya saboda ayuka na yawanci ni ɗaya na ke yin su. Ayuka na bai shafi wanda zan raba da wani ba. Ayuka na ni ɗaya na ne mafi yawan aiki na. Ba ya buƙatar sai wani ya taya ni.

Ayyukan da suka fi muhimmanci nakan tsara su ne a lokacin da zanyi su sai in fara su a lokacin. Saboda duk abun da na ɗauke shi da muhimmanci bani barin lokacin wani abu ya shige shi. Zanyi shi a lokacin ne da wurwuri samun gama don kar in zo ina cikin yi wani tsautsayi ya shigo mun jiki.

E to ina koyan yaren turanci saboda ina so na iya turanci, in gani nan gaba ko idan Allah ya kai ni wajen da ake yin turanci saboda gudun kurum in samu matsalar yare. Ina kokarin koyan yaren turanci sosai sosai.

A ƙalla ba'a ƙasara ba kullum na tashi zan yi shara, zan share ɗakina, zan share cikin gidana. Idan na ga, nakan tsarkake gidana sau uku a rana dai. In tabbatar da ba datti, zan yi da safe, zan yi da rana, yi da yamma.

To, yadda muke sadarwa a wajen aiki, za mu yi amfani da waya da tangaraho mu kira ka a waya. Idan ana buƙatan ka da wuri. Idan ba buƙatan ka da wuri kuma abun bana gaggawa bane, za a iya bari a kira ka a waya ko kuma in ka hana wajen aikin su a gangara aje a kira ka da baki.

Eh ina buga rubutu da sauri, ina rubutu da sauri, da sauri, da sauri. In zan yi rubutu ina yi a cikin kankanin lokaci saboda na saba da rubutu sosai.

Gaskiya ba na duba kalanda kullum. Na kan yi kwana, na kan juma ban duba kalanda ba. Ba na duba kalanda kullum, saboda ba ni cika damuwa da in san kwanakin wata ba.

Na fi son furen rose launin ja saboda shine na masoya. Toh n, kuma duka abin da masoya suke so yana matuƙar burge ni. Ina mugun son shi sosai da sosai. Abin masoya na burge ni.

Eh ina da shi, ina amfani da shi sosai. Ina da shi, mahaukaci ne na sosai hakan haka. Ni ina da sana'ar a hannu, saƙonni da yawa.

Haƙora sau biyu na ke goge haƙora. Idan na tashi kafin na kwanta a bacci, zan goge haƙora na. Bayan na tashi zan goge shi ma. Na tashi a bacci shima zan goge bayan na ci abinci da safe kenan.

Eh to ina taimakawa mutane ne daidai abin da kake buƙata wanda bai fi ƙarfi na ba ni ma. Na iya bakin ƙoƙari na taimakawa wanda na ga yana buƙatar taimako, indai abin bai fi ƙarfi na ba. Zan ɗauki abin da na ga ka ke buƙata in ina da shi sai na ba ka. Haka na ke taimako na.

Lokacin da nake hutawa wajen aiki shine ƙarfe huɗu zuwa sha biyu, ai sha biyu zuwa ƙarfe huɗu lokacin hutuna wajen aiki yake. Dan ji in naje da safe zan tashi ƙarfe sha biyu ko kuma naje sha biyu zan tashi ƙarfe huɗu to lokacin ne nake hutawa.

To kura so ɗaya nake sharewa. Bana share abin da ya fi haka, so daya nake share kurar nan. Shine kawai so ɗaya ne in an yi kura in kura yayi damu waje, a share so ɗaya.

Duk lokacin hutu na kan tashi in tafi. Idan hutun wajen aiki ne gaba ɗaya, zan tashi in canja gari ne inje nayi hutu na. Tin kuma lokacin hutun ɗan kwana biyu ne zan je yawon cin abinci, ɗan ɗauki iyalai na muɗan zaga gari mu ga waje mu je wajen yan uwa ko ziyara.

Sosai ma, ni ma'abocin biyan kuɗi ne ta waya. Mutum ko bashi yake bi ni ma zan tura masa kuɗi ta waya nake tura masa. Saboda nafi gane tura kuɗi ta waya a kan komai. Ban cika ma amfani da kuɗi takardar shi ba, na fi gane tura kuɗi ta waya.

A'a bana wasan jifa. Ban cike bana yi saboda bana son abin da zai jawo tsautsayi. Bana jifa bana harkar abin tsautsayi, bana duwatsu bana aiki da dutse bana jefi jefi bana yi.

Duk mafi yawan abokan cinikina zuwa waje na suke sassa ya abba waje na. Gaskiya in sun zo zan yi fara'a zan nuna musu ina farin ciki da zuwan su. Abokin ciniki ya zo mun yi ciniki yashi na matar ta ba shi sosai sosai. Na cin daɗin abokin ciniki na.

T iwurin aikin mu dai asibiti ne. A wajen muke zuwa muyi aikin mu. Mu duba marasa lafiya, muga yaya suke. Akwai shawarwarin da zamu basu sai mu basu. Wajen aikin mu asibiti ne. A cikin asibiti muna bangaren lafiya a lab.

Da yamma kafin dare yayi ina zuwa wajen abokaina bayan nayi sallah. Zan je wajen abokaina in je in zauna muyi hira, karfe tara in dawo gida in zo in ci abincin dare sai in kwanta. In je in kwanta sai danna wayana inyi hira da abokai wa ya suma sai nayi bacci.

Na fi son bacci a cikin AC saboda shine ban saba da shi ba amma fanka kan kullum a ciki nake bacci. Na fi son bacci a cikin AC saboda ban taɓa yi ba, ai ban saba ba. Na fi so in samu AC ina bacci a ciki saboda zai fi mun daɗi.

Ina cin abincin rana karfe biyu ne saboda in yi maintaining badan daɗi na lokacin da nake cin abincin rana karfe biyu saboda ban saba canza abinci ba lokacin. Saboda bana karyawa da wuri, shi ya sa bana jin yunwa sai lokacin na fara jin yunwa sai in ci abinci.

Eh ina kwana a ciki sosai ma. A ciki nake kwana bani fita waje. A ciki nake kullum ina ciki bani taɓa fita waje a ciki nake kwana. Bani barin waje. A ciki nake kwa shine kawai.

Ina son in kyauta ma wanda ba shi da shi. Ina so kuma na yi kyauta. In ga mutum ya nuna min abin da na ba shi, yana jin ya ji daɗin kyautar da na masa. Ina jin daɗin wannan kyauta. Nakan ji daɗi a raina saboda yana da daɗi ka ba wa mutum kyauta abin da ba shi da shi.

Ina son wasan ƙwallon ƙafa saboda shine yafi min ko wani wasa kyau. Na fi son wasan ƙwallon ƙafa, ina son shi sosai sosai. Wasan ƙwallon ƙafa shine wanda na fi so. Ba ni da wasan da ya fi shi. A yanayin wasannin da nake yi.

Eh wayan tana daidaita haske da kanta saboda gudun samun matsalar ido, shi yasa in na shiga waje mai duhu da takau haske in na shiga waje mai haske sai sai takan takoma ta ido saboda gudun lafiyan idanu na.

To dangantaka na da maƙwabta na muna yi yanda ƙasan ahali ɗaya haka muke dangantakar mu da maƙwabta. Ba baƙin ciki ba, ba hassada ba. Kuma maƙwabta na inka gan mu da maƙwabta zaka yi tunanin Hassan da Hussaini ne. Muna farin ciki da su. In wannan ya samu cigaba a taya shi murna, in wannan ya rasa a masa jaje.

Abun mafi muhimmanci a kasuwanci shine samun riba. Duk kasuwancin da babu riba to babu amfani yin shi, gwanda ka canja shi ka yi wani sabo. Abin da yafi muhimmanci kena a kasuwanci shine ka samu riba. Abin da ya kamata kena riba.

Gaskiya bana karanta jarida. Ba abin da ya haɗani da jarida bana ma karantawa. Bana son karanta jarida kwata-kwata-kwata saboda jarida yana ɗaukar lokacina.

A'a, ba na tafiya da sauri saboda tafiya da sauri dai sa ƙafa na yayi ƙura. Kuma idan a mashin ne ma bana gudu. A hankali nake tafiya na, ba na taɓa yin sauri saboda gudun hayaniya. Bana son hayaniya.

Abincin gargajiya da na fi so shi ne nafi son dambu, musamman dambun zogale yaji man gyada. Ina son shi sosai sosai.

Lokacin da nake cin abinci da daddare shine karfe tara. Bayan na gama hira da abokaina, na gama hira da ƴan gidan da iyalaina sai in zo karfe tara sai in ci abinci. Ina ci sai in tashi in shiga ɗaki sai kuma bacci.

Eh ina kare wayata daga ƙwayar cuta sosai saboda bana son wayar tana kamuwa da cuta. Idan waya tana samun cuta lokacin ne madatsa suke yunkurin suna samu suna da tsamiyar mutum.

Hayaniya takuramun yakeyi, ba na zama wajen da akwai hayaniya. Diyan da akwai hayaniya ba na so, shi yasa ba na son hayaniya ne. Duk wajen da hayaniya takura mun yaki ba na so.

Ba na son ɗaki mai haske. Na fi son ɗaki na ɗan haske ɗan daɗaɗai in zan yi barci. In da daddare ne ma, daga rana duk bana kunna wuta. Na ɗan haska waya na, shikenan. Ya ishe ni. Ba na son hasken toci. Haka ya sa.

Eh ina kunna kendir, in muna hira na kan ku kunna kendir mu ga haske amma da zaran lokacin bacci yayi kashewa akeyi duka, ba'a barin ko guda daya. Ba ma barin haske.

Ba na yi, ba na sabunta shirye-shiryen kwamfuta na. Kwamfuta na yadda na tsara ta kawai shikenan haka nake barin ta. Idan ta gaji ni ina da ɗama yanzu.

Eh ina shuka, ina shuka tsirrai a cikin gidana. Ina shuka tsirrai, ina son tsirrai suna fitowa a gidana saboda yana gyara waje tsirrai.

Da hannun dama nake amfani, ni ba ɓahago bane. Ina amfani da hannun da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam shi ma yake amfani da shi ne. Ni badame ne, da dama nake saboda Manzon Allah ya koya mana mu yi amfani da hannun dama.

Ina cire takalma sosai saboda cire takalmi ɗabi'a ne mai kyau. Bana shiga waje da takalmi, duk inda zan shiga nakan cire takalmi illa bayan ɗaki shine wajen najasa bana shiga da takalmi, nake shiga da takalmi ko ina zan shiga bana shiga da takalmi. Ina cirewa in bari a bakin ƙofa.

Suna tofa yawu ne a waje mai kasa ko kuma wajen datti wajen da mutane basa bin wajen. A wajen nake tofi miyo saboda gudun tofa abun da ka cutar da mutane shine ka wai.